An haife ni ne a watan Satumba.

Mu, mu bakwai ne a gidan mu.

Na fi son miya na taushe wanda ake ci da tuwo.

A gidan mu a wata muna biyan dubu biyar ne na kuɗin wutan lantarki amma wasu ba haka suke biya ba, wasu suna biya yafi haka.

Eh mana ina son buɗewa sosai sosai sabidda wata rana za ka ga ana zafi to dole in buɗe taga in sha iska haka. Wata rana kuma in ana sanyi in rufe. Haka ni ke.

A'a ya danganta. Wata rana ina tafiya da sauri, wata rana ina tafiya a hankali. In ina sauri za ni wani guri shine zan yi tafiya da sauri in kuma ba za ni wani guri ba zan yi a hankali.

Eh to yanda ake tabbatar da ingancin aiki na ka ga na farko in ka ba mutum aiki sai ka zo ka duba aikin ya yi, in ya yi maka sai ka tabbatar da ingancin aikin. Haka ake tabbatarwa.

Gaskiya ban da wani manufa na wata-wata, saboda ni ban ma gane menene wata-wata din ba sosai. Ban gane me kake nifi da wata-wata ba gaskiya.

Aiko dangantakar mu da abokan aiki ya danganta da wanda nake aiki da su ne, irin mun saba zamu kullum muna wasa tare da su kamar abokai a makaranta haka, da abokan aiki ne su na.

Gaskiya to masu kakkafan baya zan ce mama na baba na, tunda su ne su ke gaskiya tattafan baya, su ne nan da kuma yayyi na haka.

Menene tafa gaskiya? Bansan meye tafa ba? Ok tafa hannu, indai kana magana akan tafa hannu ne, to da hannuna biyu ne ke tafa wa gaskiya haka nake yi.

Gaskiya abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine in samu wani yana encouraging dina, yana ba ni ƙwarin gwiwa sosai kuma in ga aikin ina sanyin shi shine zan yi da ƙarfi, yana ba ni ƙwarin gwiwa.

Gaskiya kayan marmari zan so. Na fi son ayaba, abarba da kuma irin dai kayan fruit de haka. Na fi son irin su gaskiya saboda suna mun daɗi sosai.

Ok, yadda za a magance matsaloli a aiki, za ka zo ne ka ga yanda aikin ya yi, ka gani in ya yi shi kenan in bai yi ba sai ka zo ka tattaro masu aikin sai ka magance matsalolin.

Ok, ina je layi kawai ina jira ne? In na ga mutane sun bi layin zan jira su a layin se in bi na wa layin ni ma. Ba wai zan je in bi wani layin bane da ban zan bisu ne.

Eh gaskiya wata rana ina amfani da shi in zan yi bacci, wata rana kuma bana yi. Saboda wata rana yana min daɗi, wata rana kuma baya min daɗi gaskiya. To ina amfani da shi wata rana, wata rana kuma bana yi.

Eh, ina kunna sanarwan apps na kamar alarm haka. Ina kunnawa in zan yi barci shi ke tashi na haka gaskiya. Amma wasu app ɗin bana sawa, wasu ina sa.

A'a gaskiya ban iya tuƙin mota ba har yanzu saboda shekara na sha bakwai to sai na kai sha takwas ne zan iya fara tuƙin mota ko kuma dai har yanzu banda babu nan license ne amma zan yi.

Gaskiya abin da nake son in canza a gurin aiki shine yanda nake zuwa kullum latti, ban so ina zuwa latti, so shi kaɗai zan iya canza inda a gurin aiki ne.

Eh da ina da tattabaru amma yanzu gaskiya ban da dabban gida ban da komai. Da ne can na ke da tattabaru amma ko yanzu ina son tattabaru. Kawai da yake ƙilla dai nan gaba zansa.

Eh sauro gaskiya yanzu ba sauro a inda nake amma da kuma inda nake ta kara sauro. Maganin sauro nake sawa ko kuma net in na sa net na rufe duk basa shigowa.

A'a gaskiya bana raba ayyuka ga wasu, sai dai yanzu ka ga kamar abun nan da nake yi zan tura ma wasu su yi in na ga zan samu kuɗi sai in tura masu su yi. Ka ga shi ma aiki ne za su yi ayyuka.

Kai ba na share ɗakina sosai, gaskiya ba na sharewa sosai. Wata rana dai ina sharewa, wata rana sai in daɗe kuma ban share ba. Nakan dai daɗe gaskiya sosai sosai.

Da safiya ina farkawa sallah nike farayi, ina yin sallah sai in koma bacci. Ina tashi bacci in yi shirya in yi wanka sai in tafi makaranta. Haka nike yi kullum kullum in kuma ba makaranta bacci.

Eh, ina na ƙetare ƙafafu lokacin zama amma ba koɗe yaushe ba. Wata rana dai zan ƙetare ƙafa, wata rana bana ƙetarewa. Ya danganta ne gaskiya amma ba koɗe yaushe ba.

Eh ina iya hawan keke amma a da, yanzu bana hawa saboda na girma. Na bar ma yara ƙannena, yanzu na daina hawa keke gaskiya sai dai in ga wani in tambaye shi ya bani in ɗan hau.

Eh, ice cream ɗin da na fi so wani ice cream ne a Roba. Na manta sunan shi. Ina hawa da shi yanzu a haka a gida. Na manta sunan shi ne amma ina son ice cream ɗin sosai sosai. Yana da daɗi gaskiya.

Eh kayan aikin da nake amfani da su ne yake to bana aiki. Kwallo kawai nake amfani da su. Suma kayan aiki ne a gona amma ban da wannan bana amfani da wani kayan aiki ne.

Eh sa hannu na ai ka ga yanzu ba zan iya nuna masa hannuna ba sabida ba biro sai dole da biro zan rubuta sai ka ga sa hannuna amma a yanzu ba zan iya nuna maka ba gaskiya amma in kana so za ka iya zan iya nuna wa tara.

Eh nakan zauna kan gwiwa in naje musamman training ɗin ƙwallo. Anan dole kaɗan sa ka zauna kan gwiwa. Ko wata rana irin a gida in ina training ko na je gym haka dai ina zama kan gwiwa.

Eh a shekara na fi son Septemba saboda Septemba lokacin birthday na kenan. Lokacin aka haife ni zagayowan haihuwa na ka ga dole in so watan sosai saboda ana ba ni kyaututtuka sosai.

Eh to tufafi in na sa gaskiya sai kwana uku sai in sa sai in wanke sai in ɗauko wasu tufafi ɗin in sa sai haka ne nake yi kowane tufafi na.

Eh gaskiya ina fatan samun cinyawa sosai sosai. Indai cinyawa ne ina fatan samu amma ba kowa ke fatan samun cinyawa ba amma ni ina fatan samu gaskiya.

Eh gurin aikin mu irin gurin kwallo ne saboda ni na ce ma ba na aiki kawai ni kwallo nake zuwa. Kaga kwallo shine aikna bacin wannan ba na aiki sai dai na taɓa wani aiki a shago.

Eh ina amfani da iPhone 11 ne da, yanzu kuma na koma iPhone 12. Da iPhone shaɗaya ne, yanzu iPhone sha biyu nake da shi, tafi daɗi.

Eh in babu wutar lantarki na kan ɗau wayana in ta yin game ko kuma in ta yin wasa da wayana ko in kira wasu ina waya ko in fita in yi ƙwallo dai in babu wutar lantarki.

Eh ina gaishe da mutane a tsaye nake ganinsu, nake gaishe su in ce ina kwana in da safe ne, in da rana ne in ce ina wuni, in da daddare ne shima in ce ina wuni amma ba kowa nake gaisarwa ba.

Eh, ayyuka na kan shirya. Kawai in na shirya aiki zan kira mutane sai su zo a yi ayyukan. Amma ba kowani aiki nake shiryawa ba. Wata zubin ana shiryawa sai a kira ni muyi ayyukan tare.

Eh kayan ciye-ciye da na fi so shine abinci dai, tinda kowa ma abinci ya fi so. Amma ina son kebab da dai sauransu abubuwan ci masu daɗi.

Idanuna suna yi kamar na 'yan China, haka idanuna suke. Yaɗan yi ja kuma sun buɗe, haka dai idanuna suke. Amma ba kowa bane idanu shi ke haka.

Eh tsarkake gidanmu na kan yi ne, dan ranar Asabar ne ke tsarkake gidanmu. Inda kuma maman mu na nan za ta ringa tsarkake gidanmu kullum take tsarkakewa. A bari sai ranar Asabar kawai ni ke.

Eh ina biyan kuɗi ta waya amma ya danganta ne sai ban san wane karin kuɗi kake magana ba amma ina biyan kuɗi ta waya tabbas, tabbas ina biya sai dai.

Eh, yanda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci shine zan haɗo da mutanen da za su yi aikin, sai in biya su hakana keyi. Ya fi mahimmanci a dole in tsara shi da kyau.

Eh yadda kike tafiya zuwa gurare yanzu kamar makaranta in zan tafi a ƙasa za ni in kuma za ni guri mai nisa zan hau bus in guri mai nisa ne sosai zan hau train in hau train da bus haka nike yi.

Eh muna da wifi a gida, yanzu ma haka da wifi nake amfani. Wannan abun da nake yi da wifi nake amfani gaskiya. Amma ba kowanne gida bane akwai wifi. Wasu gidan basu da wifi.

A'a ba mu da fanka saboda abun da ya sa ba fanka ana sanyi a nan ni ina Paris ne to ana sanyi sosai shiyasa ba fanka a rufin dakin amma wasu suna da shi.

Eh ina kwana a gado ne amma wataran in na je tirenin na dawo na ji na gaji a ƙasa nake kwana gaskiya. Saboda zaka ji wata rana in ka kwana a ƙasa akwai daɗi sosai.

Eh fim ɗin da na fi so fim ɗin Hausa nake kallo. Ban dama ba ni fim ɗin Hausa, ban wani kallon fim. Fim ɗin Hausa ne kamar labarina. Na dai fi son kallon fim ɗin Hausa amma ban son kallon wasu fim.

Wani irin jaka kake kai jaka? Kuma jaka da nike zuwa makaranta dashi, ban gane question ɗinnan da kyau ba amma dai ina dai da jaka.

A'a na iya jefa dutse nesa sosai. Musamman da muna wasa da dutse amma yanzu bana wasa da dutse sosai saboda kai in je in fasa wani mota ko wani abu.

Eh duka bangogin gidan nan fari ne, sai dai durowa su ne kalloɗin su mai ruwan ƙasa. Amma dai duka bangogin gidan fari ne duka harda na waje.

Ina yin bacci da rana. Yan zu haka bacci nikeji kawai saboda zan koma makaranta ne, shiya sa ba zan yi bacci ba. Shiya sa na zoma ina yin wannan abun da zan samu kuɗi amma ba cin haka da na yi bacci.

Na fi son fensar, saboda fensar ne nake amfani da shi. Alƙalami ban yi amfani da shi ba. Alƙalami yan allo ne suka ba amfani da shi, amma ni ban iya ba. Na fi son fensir.

Eh, wata rana ina cin abincin titi amma na daina ci yanzu sabida wasu nasu ba dadi wasu kuma akwai dadi gaskiya haka abin nasu yake. Mai dadin nake ci.

Eh yanda ake aiki tare da ƙungiya zamu fita muyi aiki sai a biya mu haka muke yi tare da ƙungiya amma ba kowa yake yin aiki tare da ƙungiya ba.

Na fi son AC a ƙan fanka, saboda AC yafi bada iska. Na fi son AC, ina ga, ba ma nikadai ba kowa ya fi son AC, yafi daɗi kuma yafi bada iska.

Eh na fi son tufafi ƙananan kaya amma kuma da yake ina Paris ƙananu nake sawa gaba ɗaya ma. Amma in a Najeriya ne tufafi kaftan na fi sawa manyan kaya.

Ina zuwa kasuwa dur ranar da abincin gidanmu ya ƙare. Nakan je kasuwa in siyo abubuwa in kuma akwai basai na je ba. Amma don ran da abincin gidanmu ya ƙare nakan je kasuwa gaskiya.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo kamar WhatsApp. Kodai sauransu yanar gizo ne social media kake magana ko shine yanar gizo?

Ah na iya ba da barkwanci sosai-sosai ba. Ko da yanzu zan iya ba ka kamun shi nan kamo shi nan Voice AI. Ka gani wannan ma barkwanci ne ai na ba ka yanzu.

Hayaniya, a inda nike ba hayaniya amma in akwai hayaniya a guri, hayaniya ban son hayaniya. Gurin baya daɗi in ka koya hayaniya. Shi sa na zo na zauna a gida ni kaɗai inda ba hayaniya.

Yanzu ma haka na gama cin abincin rana sai kuma anjima zan ƙara cin wani abinci ƙarfe sha biyu na ke ci. Sabida in na fita gida bana da wowa dawuri.

Da yamma nakan je ƙwallo ne da yamma ko kuma in fita da abokaina, amma watarana kuma ko ina gida ba, abin da nake yi ya danganta ne gaskiya.

Eh mana na iya kunna wuta mana amma sai dai ban san wane kalan wuta ka ke magana ba. Wuta na rushe ko wuta na gulof haka? Tashi ne ban san wanda kake magana ba amma dai na iya duka biyun.

E mana na iya rera waƙa. Kaman yanzu zan iya rera maka waƙa. I have been drinking more waƙa for the past five days. Ka gani na iya waƙa.

Eh, dangantakarmu kawai dangantaka muke da shi a gurin aiki amma ba cikin haka ayi. Ba wani dangantaka tunda ban san shi ba aiki kawai na ke a gurin shike nan amma ba cikin haka ba wani dangantaka.

Eh ina kunna tsaran baturi saboda baturi kai eh tsarum tsarin baturi ina kunnawa sabidda kaman TV ka ga tsarin baturi ne de ina kunna.

I mana kullum in zan yi bacci ina lulluba da bargo. Ko da a ce ana yin zafi ne na kan lulluɓe da bargo ne ko wa ma ya ka yi ke ni ke yi.

Eh mana ina son zama kusa da taga yanzu haka ina kusa da taga. Saboda ana ɗan zafi ne na kan zauna kusa da taga in buɗe haka haka nike a kusa da taga ɗin.

Ni ina amfani da TikTok, ina amfani da Instagram, sai Facebook bana dashi, bana da Twitter. Kawai WhatsApp ma ina dashi, sauran ban dasu.

Eh mana na kuma kwana a ciki mana lokacin da nake yaro amma yanzu bana kwana a ciki saboda ina jariri ne shi ma shi ya sa na kwana a cikin ciki.

Launin tawada, eh ba na amfani da wani launin tawada ni gaskiya. Sabida na ce maka yanzu ba na Najeriya, ina Paris ne, to ba na amfani da shi.

In da zaka yi magana da abokan ciniki, za ka fara duba abune ka gani in ya maka sai ka je ku yi magana da su. Haka ake, sai su gaya maka kuɗin da za ka siya.

A'a ban iya ɗora kudi ba saboda gidan mu kaga ba a siyar da kudi shiyasa ban iya ba amma wanda ake siyarwa agidansu ya zakaga dole ze iya dorawa amma nima ɗin na san zan koya.

Eh da naga sabon fasaha nakan zo gida in ce bari in gwada shi in gani ko zan iya yi. In naga zan iya sabon fasahan, in naga bazan iya ba in ban shi haka na ke yi gaskiya.

Ehmana ina son ɗakina yayi haske sosai irin wasu su shigo cewan nan ya cika ƙazanta ko kuma sauransu.

Eh kiɗa ban san wani jin kiɗa, saboda kaga kiɗa shi ba abu bane mai kyau jin shi. Ban san ji gaskiya sai dai in a TikTok haka in nahau in ji amma bai da kyau ban san ji gaskiya.

Eh mana wata rana tana cika jiya gaskiya amma yanzu na ce ma na canja waya toh ba ta saurin cikawa sai dai in ƙila an daɗe za ta cika jiya.

Shago, na fi zuwa wani shago ne a ƙasan mu nan provison ne. Framfri ake ce mai. Na fi zuwa nan gaskiya, saboda ya fi, ni nan nake zuwa in yi siyayya na kuma ba ni sa.

Eh da ina zuwa in na fita da ƙanina muna zuwa wani guri mai nisa amma yanzu ba na zuwa guri mai nisa gaba ɗaya saboda ƙwallo.

A'a, ba kullumnni ke kunna Bluetooth ba amma wata rana ina kunna ba dai kullun ba. Sai ta kama ni ke kunna'a sabida ni kaina ban san me sa in kunna a.

Na gaya ma ni, ai kullum dai ba kullum ma nake share gida ba amma nakan share wata rana. Wata rana in share ne, wata rana bana sharewa. To dai dur ran asabar nakan ɗan share kaɗan.

Eh ana bani aiki ni, kaga kaman yanzu aikin nan da nake yi indai za a samu kuɗi ana bani shi nake yi da wurwuri. Amma in ba kuɗi bana saurin yi gaskiyaz sai dai da kuɗi shaf shaf.

Eh, yadda nike magance damuwa aiki shine zan zo in gani gurin, sai in ga me damuwan, sai in zauna in tatunani, sai in magance damuwan nan.

Eh nakan yi wanka kullum da safe mana, amma in ba makaranta nakan daɗe kafin in yi, ba da safe nake yi ba. Amma in dai da makaranta kullum da safe in kuma ana zafi ba ma kullum nake yi ba.

A cikin abokantaka mafi muhimmanci shine ku riƙe amana. Abokin ka ya riƙe muku amana dai ma ka riƙe mai amana. Wannan shine mafi muhimmanci nake tunani ga kiyancin gaskiya.

Ina yin ciniki a kasuwa amma ai da yake ka gani bana siyar da abubuwa a kasuwa sai dai kawai in samu abu a cikin ko kaman kayana in ce zan sayar amma ba wani ciniki nike a kasuwa ba.

Eh, yanke farce ya danganta, sai na ga sun yi tsaho sosai nake yankewa, in ba su yi tsaho ba bana yankewa ni gaskiya. Amma su kai tsaho sosai sai in yanke, haka nake yi.

Makulle na bana ajiyansu, kawai ajiyewa nake akan abun nan ina shigo gida. Yanzu haka makulle na ana kan kujera. Ina shigowa gida a nan nake ajiye makulle na ko a aljihu.

Abin da nake tsoro gaskiya Allah. Na fi jin tsoron kowa akan Allah. Ban da Allah ina ga bana tsoron wani. Sai dai in wani abu ya faru in ji tsoro amma ban tsoron kowa sai Allah.

Eh nakan buɗe windo in kalla taurari. Kasan shi taurari Allah ne ya, ƙirƙire su da kanshi, to suna da kyau sosai. Komai ma Allah ya ƙirƙira, amma taurari suna da kyau sosai.

Eh, yadda nake magance koke-koke, ina so in fara jin koke-koken na menene kafin in magance. Inna abune mai mahimmanci ne sai in magance, amma ba mai mahimmanci bane barin shi nake yi.

Da safe in na tashi wani cake nake ci, saboda shi nake iya ci da sassafe. In kuma ba da sassafe bane na tashi irin karfe sha biyu, wani abu nake ci daban.

Eh na fi son taxi saboda taxi ya fi akan bus. Kaga taxi za ka yi odering ne ya zo kai kaɗai ka hau amma bus ka shiga akwai mutane da yawa. To gaskiya taksi zai fi daɗi ka gani.

Eh man da nake amfani da shi, abun nan ne man Coconut oil shine nake shafa. Da kuma wani syrup shi da yake na ƙuraje ne to ina shafa shi shima.

Abin da nake yi don nishaɗi shine ƙwallo. In ina jin nishaɗi zan yi ƙwallo ko in kalla fim ko in zauna in kalla TikTok haka dai nake yi.

Kullum sai na sa safa. Yanzu haka safa ne a ƙafana. Kullun kullum yawmin sai nasa in zan fita, in ina gida, kullum dai kawai sai nasa safa ne ni.

Eh gaskiya bana rubuta kashe kuɗin aiki saboda ban gan ba na rubutawa ba amma za ka ga ƙila akwai masu rubutawa kawai ni bana rubutawa ne gaskiya.

Eh mana ina binƙa ƙa'idojin aiki. Ka san shi ƙa'idojin aiki ya kamata ka bi su ne. Kowa ma na bi ai nake tunani. Dole ne ka bi su, dole ne ka bi su. Dole ne wannan ni kai na ina bi.

Eh lokaci da rana da na fi so shine kaman ƙarfe shabiyu haka. Saboda kaga lokacin ne bana da aji, bana makaranta, zan fito in ɗan yi wasana.

A kai ban so abinci mai yaji saboda ka gan ni dinnan ina kwallo to kana kwallo kuma abinci mai yaji zai ringa takura maka so ban so abinci mai yaji.

Tsintsiya wannan mai dogon abun nan mai sandan nan amma ba amfani da ɗayan tsintsiyan mai sandan nan ne dogon abun nan da shi nike amfani ina share gida ban da irin tsintsiya ɗayan.

Eh mana ina cire takalma a gida. Yanzu haka na cire takalmin ƙafana kuma gidan wasu na je don cire takalmi amma tara na ba na cirewa kuma ba.

A'a zama ya fi mana, ai ko wa ma ina ga zama ya fi mai daɗi. In ka tsaya za ka fi wahala ai. Gwara kaɗan zauna ɗin ya fi daɗi gaskiya sosai sosai, ya fi daɗi.

Takalma ina da takalma guda uku, guda biyu kwambas, guda daya silipas amma dafa ina da su sun fi haka yanzu ne kawai suka koma uku.

Eh ciyar da hutu na fi so in yi a Saudiyya ga ko in tafi Jamani haka in ɗan ciyar da hutu koyaya ne kaman in je wani ƙasa dai kawai.

Aiki daban ake aiki ai duk cikin rayuwa yake, to ka ga ban san ya zan danganta su ba gaskiya saboda a cikin rayuwan ka anan ne ka samu aikin da ka ke yi.

Ina sayin abubuwa da yawa daga kasuwa kamar shinkafa, abinci dai abubuwa da yawa. Kuma mene ne wanda ya kamata a haƙa kaya da komai da komai wadda suka fi ya kamata?

Eh ina da lokaci da yawa da nake wanke kayayyaki na kaman ko kullum dai. Ya ka ya danganta ne. In kayan sun yi datti dayawa zan yi wanke duk kwana biyu.

Eh na kan sa turare amma ba kullum ba. Ina da turaren wata rana kafin in sa sai in manta kuma ban sawa ba. Amma yau ma na sa, wata rana ma ba ma sau ɗaya na ke sawa ba, wata rana in sa da yawa.

Eh ranar da nake zuwa kasuwa ya danganta da ranar da kayan gida ya ƙare. In babu a gida, in abubuwa suka ƙare, shiyasa nake zuwa kasuwa. Amma in akwai abubuwa bana zuwa.

A'a na iya iyo sosai fa na iya iyo anma na daɗe ban je ba akwai lokacin da na yi iyo a Najeriya da daɗewa amma yanzu tunda na zo France na daina yin iyo gaskiya.

Eh na kan yi aiki bayan lokaci saboda ka ga yanzu kaman yau ka ga na je makaranta. To Asabar da Lahadi haka na kan yi aiki irin su in je wani guri in ɗan yi aiki.

Eh, so nawa na ke rubuta rahoto? Ai ya danganta ne, sai irin abin ya faru da za'a rubuta rahoto shine zan rubuta. Amma in abin bai faru ba ai ka ga kai kanka ka san ba amfani rubuta rahoto din.

Eh, ranar haihuwa na bikin ina yi ne, irin da ƴan gidan mu za a kawo kek muɗanci, za a ci abinci tare da ɗan yi murna, sai in ta posting a status haga ni kek.

A'a yanzu bana Najeriya gaskiya bama rigiya a inda nake yanzu bana amfani da ruwan rijiya amma da bana Najeriya eh ina amfani da dan ke Najeriya kai ina amfani da ruwan rijiya ban da yanzu.

Eh kyautan da nike son bayarwa shine kuɗi, tunda banda wani abu da zan ba da. Kawai nafi bada kuɗi in ɗau kuɗi in baka, ko in siya maka wani abu dai. Amma ban cika bada kyauta ba.

Eh, buri na a aiki shine yanzu ka gani na cema ƙwallo nake, kuma ƙwallo aiki ne. Buri na shine Allah ya taimake ni in zama babban ɗan ƙwallo kuma na san Allah zai taimake ni in sha Allah.

Eh Toni, ban taɓa wani talla ba tunda ka ga, yanzu ban zama professional footballer ba amma da sai in ce zan yi tallace-tallace. Amma ka ga bana yin tallace-tallace gaskiya yanzu.

Ah kai bana sauraron rediyo sai dai inji wasu suna yi, sai in saurara. Amma ka ga yanzu ma kallo nake na kan kalla TV amma bana, bana, bana sauraron rediyo gaskiya sai dai in ta kallo na a TV.

Eh na fi san yanayin sanyi ya fi daɗi. Shi ne za ka rinƙa bacci sosai da daɗi. Shima dai yanayin zafi yakan yi daɗi amma na fi son na sanyi ya fi daɗi shi wannan.

Eh nakan cije farce na gaskiya na haɗu amma irin ɗan ciza haka in sun yi yawa yanzu haka ma ka ga ina ciza nakan ciza amma ba kodayau she ba irin in ba abin yankewa.

Eh, abin da nike don ƙara aiki ni ma nike yi amma ban komai don wani ƙara aiki gaskiya ba abin da nike sai dai training. Kullum na kan yi training don in ƙara ma kaina jiki.

Eh gaskiya muna raba abincin mu da mutane kamar masu nema. Ai ka ga dole mu ɗan taimaka masu. In mutane na nema abinci mukan taimake su mu ba su ko sadaka haka ko wasu masu nema.

Lokacin da nake cin abinci da daddare, ya danganta ne in ina jin yinwa. Wata rana na kan ci ƙarfe, ƙarfe, ƙarfe, ƙarfe takwas ko tara.

Eh na kan samu horo sosai, na gaya ma ƙwallon ne ni aikina, ina samun horo sosai ka ga training ma, ba ƙaramar training nake ba, da gym ma, kaga ba ƙaramin abu nake ba sosai, ina abubuwa ne sosai ina aiki sosai.

Eh ina amfani da WhatsApp da TikTok da Snapchat sai Instagram. Ka gama ina amfani da apps dayawa. Gaskiya ko a hakaka sanyi app ɗin.

A'a na taɓa siyan kaya yanar gizo kaman temu, na taɓa amfani da temu mun siya abubuwa amma yanzu ban bazan siya ba amma yanzu in na gama abun da nikeyi kuka biya ni zan siya.

Eh ina yin video call da ƴan uwana ko mamanmu kamar yadda mamanmu ba ta nan yanzu. Na kanyi video call da ita. Ina yin, ina yin video call gaskiya. Na kanyi bidiyo call sosai sosai. Na bidiyo bi di video call.

Eh, ya danganta da in ka je ba sai a ringa kiran ka, amma in ka je ai bah wanda zai kira ka sai in ka baka je bani za a kai ka aita kiran ka a gurin aiki sosai sosai ana kiran ka a gurin aiki.

Eh, aikin gida da nake kullum shine wanke wanke. Kusan kullum sai na yi wanke wanke tunda aikin gida ne shi wanda ya zama dole da kuma ɗan share gefen wannan wurin shigowa.

Eh mana ina tashi mike jiki nake fara yi, wannan ma aina san kowa ma ke mike jiki inde mike jiki ne kowa zai iya miƙarwa. Amma ni ina tashi tabbas ni ke miƙe jikina.

Eh, da ina amfani da Sauronet amma yanzu ka ga inda nike bawa su sauraye bana amfani da shi saboda baya amfani amfani da shi inda ba sauraye a inda kake ba amfani.

Eh madubi akwai ɗaya a falo sai a bayi, shi kenan kaga ya kama guda biyu kenan, ban da su babu wasu madubi a gidan mu, sai da akwai dai amma an cire.

Eh, ragowar abinci wata rana in babu wanda zan ba zubarwa nake yi. Wata rana kuma sai in sa a fridge in ce zan dawo in cinye haka nake yi. Amma na dai fi sawa a fridge ban cika zubarwa ba.

Ina tofa miyau ne a ƙasa in ina waje kenan in kuma ina gida ko in shiga bayi in tofa in yi flushing ko kuma in tofa a cikin bola hakan na ke yi kullum kullum.

Eh, ƙidaya kayayyaki ban wani yi sosai gaskiya bana ƙidaya kayayyaki. Sai dai ko ina shiga wordrop dina nake ɗaukan kaya direct ban tsaya wani ƙidayawa.

Eh nakan fita waje in kalla wata, shi ka san wata abu ne na Allah natural ne yana da kyau sosai to nakan fita in kalle shi saboda yana da kyau. Yana da kyau wata shi sa ni ke son kallon shi kuma ina kallo koyaushe.

Eh ban son karanta littafai saboda ko a makaranta ne aka bamu assignment na karanta littafai. Ni ba wani so nake ba, ba ma na tsayawa wani wahalad da kai na in ce sai na karanta haka nake yi.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta tabbas. Amma yanzu kwamfutan nawa ya fashe ne, na kaiwa makarantar mun su gyara mun, in sun gyara zan iso.

Na fi son hawa lift, ya fi sauri a kan matakala. Amma wata rana kuma na kan hau matakalan. Amma dai lift zai fi sauri ne gaske amma na fi son matakala lift din.

Abubuwa da yawa suna sani dariya. Ni musamman ni gaskiya abu kaɗan ke sani in yi dariya kai. Abubuwa da yawa da yawa sosai sosai za su sani in yi dariya.

Eh ina yin addu'a. Wallahi ina addu'a kuma na san Allah na amsa addu'a na in sha Allah. Ni kaina da zaka sani a addu'an daɗi zanji ka dinga taimaka mun ka na mun addu'a.

Eh, mafi mahimmanci a kasuwanci shine ka samu riba. Shi ne babban abu mafi mahimmanci. Ko wani ɗan kasuwa ka tambaya, abun da zai ce maka kenan.

Zama yadda kowa ke yi aka nike son zama kasa ƙafafuwan ka a ƙasa ka zauna dai ba wai a ƙasa ba ban kuma tankwashe ƙafa haka nafi son zama ni.

Eh so ɗaya nake goge haƙora, wata rana kuma nakan goge sau biyu amma dai na fiyi sau ɗaya. In kaga na yi sau biyu gaskiya, na ci wani abu ne da daddare.

Kai shuka tsire-tsire ayi bantaɓa ganin an shuka wasu tsire-tsire ba. Sai dai ƙila kuma ban fahimta me kake nufi bane amma ban tagara an shuka tsire-tsire ba ƙila kuma wasu na shuka tsire-tsire.

Aaa daftarin, eh daftarin kuɗi. Ban san menene daftarin kuɗi yake nufi bane, saboda ka gan ko a Hausan pa ba wani nisa nayi ba, ban san me yake nufi ba.

Abun da nake shirywa a ƙarshen mako shine in fita ƙwallo da abokina, muɗan fita training in mun gama ƙwallo sai mu je kuma muɗan ci abinci. Abin da nake shirya wa kenan.

Eh ƙarfe ina ga ƙarfe sha biyu nake kwantawa bacci. Ya dai dangantakane dai da lokacin da nake jin bacci ko akwai makaranta?

Eh ina son ɗaukan hotuna, musamman inna ga nai kyau zan fita da abokai zamu ɗau-ɗau hotuna ko kuma in ɗauka ni kaɗai inyi striks, duk dai yadda yakamata haka nake.

Eh, yanda nake taimakawa mutane shine zan ji yanda ka zo da buƙatanka. In ka zo da buƙatanka, sai in taimaka ma. Haka nake yi, kuma ina taimakawa sosai yanzu.

Na fi kuzari da safe sabida inna tashi da motivation nake tashi sosai da ƙarfi na da yamma kuma dinna gaji nafi to na fi gajiya.

A kayan zaki yafi daɗi. Duk dai kayan zaki shi yafi saurin kashe jiki amma yafi daɗi. Ban wani son kayan gishirin nan, kayan zaki zai fi mun daɗi ne dai gaskiya.

Eh, yanda muke sadarwa a gurin aiki, haka lokutan haduwa a gurin aiki ka gaggaisa da kowa a gurin aikin sai kaje ka sada hade na zumunci ana yi.

A gaskiya aka gaya mun sirri ni bana iya gaya wa wani, saboda nima bazan so in gaya wa wani sirrina ba ya gaya wa wani. To shiyasa nima aka gaya mun bana gaya wa kowa, shi sirri amana ne.

A'a bana shan ruwan 'ya'yan itace ni, sai dai gaskiya ban shan ruwan ya'yan itace bamma taɓa sha ba. Gaskiya ban taɓa ba, bana sha sai dai kankana.

A'a nafison shinkafa ni ban wani son tuwo gwara shinkafa. Tuwo ai na tsofaffi ne. Mu yara ba ma cin tuwo gaskiya.

Eh, biki da na fi so irin bikin, biki dai in za ayi biki kawai nafi son shi. Wanda za aci abinci, a zo a haɗu da ƴan uwa.

Eh, yanda nake sasanta rikici ai sai na tsaya na ji ya riki cin yake ta yaya riki cin yake. Su waye sukayi ya ka fara? Sai dole naji.

A'a na ce ma ban zuwa kasuwanci ne, saboda babu abin da nake siyarwa, sai dai je ni kasuwan in siya amma ban zuwa kasuwanci ba can haka sai dai in je in siya.

A ni ba na riƙe lema saboda ba a wani ruwa sosai ne a nan. Amma a Najeriya ana ruwan nan sosai, zaka ga na fita da lema na je na kare kaina.

Eh kayan dakin da na fi so in ga an ma ɗaki decoration yayi kyau sosai sosai. Haka nake so in ga kayan ɗaki amma abu nan, na dai fi son haka. Haka din na fi so.

Kai ai ranar biyan albashi ba ma ni ka ɗaiba kowa daɗi yake ji to za a baka albashi za a baka kuɗinka kaga dole ka ji daɗi ai dole ne wannan za ka ji daɗi sosai sosai.

Inda nake ajiye kuɗi ni ina shigowa gida ko in ajiye kuɗi nike saboda kaga ba wanda zai taɓa min kuɗi na ba wanda zai ɗauke min to ina shiga gida nake ajiyewa.

Eh na iya ɗinka tufafi saboda ni na yi ɗinki lokacin da nake Najeriya, tabbas na iya amma yanzu ka ga sai dai in sayi tufafin kawai ba na wani ɗinka wa sai dai dole in saya yanzu.

Kai! Zafi, dole in jure, cire riga nake yi sai in sha iska. Amma in zafin yai yawa bata daɗi gaskiya, sai dai in cire riga in sha iska. Haka nake yi.

Abinci da na fi so zan iya cewa jollof rice zan iya cewa na fi son shi da kuma chicken pasta ina son shi shima.

A'a bana cin goro. Goro wai wannan tsofaffi ke cin goro. Ni ina nake cin goro gaba ɗaya bana cin goro, sai dai tsofaffi wannan.

Eh lambu lambar ku mai albarka, lambana mai albarka shine sabin sabida bakwai kai, sabida ƙwallo a ƙwallo ma bakwai ne ke sa lambana ne.

Gidan abinci Ozo wani Ozo ne a Paris dinnan Ozo Grill yana da daɗi abincin su, shi sa ni ke son shi kuma yana min daɗi to na fi son shi gaskiya ina cin shi.

A gurin aiki in aka kawo abinci akwai gurin da muke zuwa mu ci abinci kowa da kowa can zai ci. Bawai ka zauna a inda kake aiki ka ci abinci ba kowa kowa.

Jadawali guri ne mai babban guri, akwai mutane sai kuma masu aiki. Kaga jadawali ne ke ma gurin gaskiya.

Eh ya danganta, in tuwo ne hannu nake sa, in abinci ne normal cokali nake sa amma dai ban cika ci da hannu ba, na fi ci da cokali gaskiya, ya fi daɗi ba ma ni kaɗai ba.

Eh ina rubutu da sauri sosai-sosai ko a makaranta ne ina rubutu da sauri in ina da damar rubuta ake nan ban da dama ban rubuta ba muyi da sauri.

Ah, ya danganta ne ai. Sai lokacin da na ga ƙura nake sharewa. In ara na zan gani sau biyu, sau biyu zan share. In ban gani ba kuma ba na sharewa aka nike.

Eh citta bana ci, a citta ai ba a sa abinci, kai a, a. Abinci ba a sa citta, ta ina nike ganin ansa ba a sawa gaskiya ba a sa.

Eh mana kujerun mu akwai daɗi, akwai su da taushi, akwai ja, akwai mai ruwan ƙwai. To jan ne nike zaune yanzu akan shi ya fi daɗi gaskiya.

Zubar da shara a leda ne dama ka ga already yana dazbin ɗin. To ko ina sa zan tashi in fita in je in zubar haka nake yi ko da yaushe akwai ƙaton dazbin da ake sawa a ciki.

Ehh maƙwabta muna zaune lafiya da su, za mu ga juna mu gaisa, za mu gaggaisa banda wannan ba wani abu. Za a gaggaisa ke ayi abubuwa dai.

Eh kana iya tsalle igiya ina iya mana, eh abune mai sauƙi tsalle igiya a gona. Kaga ina da tsawo kuma dama zai yi.

Ehmm in ina mura mana, ina nema magani ne in ina mura abin da nake yi ke nan ko in je in tambayi mamammu ta dan bani wani abun na sha, hakan yake yi.

Eh wasan da na fi so shi ne kwallo, saboda ina so ma in zama professional ɗan kwallo. To shi gaskiya na fi son ƙwallo. Yanzu haka ma daga gym na dawo kuma duk training ne da ya shafi kwallo.

Eh ina so in sa gudun fanka a uku saboda ya fi gudu ya ba ka iska sosai, yadda ko'ina za ka yi bacci kai mai kyau yana ba ka iska ta ko'ina haka.

Eh, a gallery mana nike ajiye hotunan wayana. Akwai kuma wasu hotunan a snap de ina ajiyewa a snap da WhatsApp kuma akwai wasu ma wasu hotunan dai ina ajiyewa.

Ah muryana yana da ƙarfi sosai sosai tun ina yaro haka muryana yake. Yanzu ko kai kaji muryana haka ji namanya ne amma mature sosai.

Eh ina son kallon faduwar rana saboda zaka ga in rana ya faɗi gari na yin kyau sosai. Zaka ga yana burgeka haka. Zaka ga garin ya ba rana yana burgeka.

Eh, ina shiga office don in fara dudduba abubuwan dana farayi jiya sai in ƙarike in gama. Sai in duba computer na inga abubuwan.

Eh ina raba wurin da ni ke a yanar gizo saboda ina amfani da abubuwa da waya zan ɗin yin shiyarin ɗan gun da ni ke ko yaya ne.

Kai ina kula da gashina sosai, amma yanzu ma haka ina so in sayi mai na gashi wanda zai sa gashina ya ƙara yawa saboda ni ina son gashi.

Eh, abokan ciniki ana haɗuwa da su ta online ko kuma wasu zasu zo wurin da kake sai abun da zasu siya, wasu kuma zaka haɗu da su ta online zasu ma magana.

Agurin aiki dur abin da ya kama ina ci ni, ina cin shinkafa, ina cin sushi, ina cin cikin pasta da bread. Abubuwa ne.

Eh da safe bana jin kukan zakara, da dai ina ji amma yanzu kaga ina Paris ne, ba wani zakara da zan ji kukan shi. Amma da dai ina ji da nake Najeriya, amma yanzu bana ji gaskiya.

A miya mai zafi sabida ya fi daɗi ai. Kowa ma zan so ba dai mai zafi sosai ba amma irin ace tsakiya yana bai da zafi sosai kuma bai da sanyi haka.

Eh ina son ɗaki wanda bai cika girma ba. Akwai kujeru wanda gadai nan zai yi kyau haka to wanda dai zai yi kyau kowai nafi son haka dai.

A'a gaskiya ban da katin kasuwanci, saboda ni ba wani babban kasuwanci nake ba, to shiyasa ban ma da katin. Amma ina sa ran zan buga katin din.

Eh ina rufe baki da hannuna zan sa in rufe baki saboda kasan kai hamma shaiɗan na maka fitsari a baki in baka rufe ba to shi sa muke rufe wa musamman mu musulmai ma haka muke yi.

Eh lokacin da nake zuwa kasuwan abubuwan gidan mu sun ƙare kamar in ba abincin ci ko wani abu sai in je in siyo haka nake tabbas.

Eh kai lokacin wanka a zuciya na nakan rera waƙa a zuciya na amma bade a fili. Ba sai dai a zuciya na kawai haka da ke.

A'a gaskiya bana sa belt, gaba ɗaya ma ne, saboda kayana hannan da nake sa belt guda ɗaya ne kawai wani jeans kai, shi ma ba wai na cika sashi ba ne sosai.

Eh babban nasara shi ne, da har Allah ysa na bar Najeriya na taho nan kuma ina sa ran Allah zai taimakeni in zama wani babba in sha Allah.

Eh ina ajiye kwafin bayanai kamar an je an aro kuɗi an yi abu haka dole ka ga za ka ajiye kwafi kaɗan ɗawo gida ka ajiye kwafin dole ne wannan dole.

Hannu yanzu da dama nake amfani amma zan iya amfani da hannu hagu amma ko in in rike waya na haka in yi abu da shi ba wai wani abu ba mu yi abu.

Eh ina koyan yare spanish, already na iya English da French so yanzu spanish ne nake koya a hankali kuma ina sa ran nan da ba dadewa ba zan koya zai zama sauki.

Eh, yana da sa hannu a saƙonni, amma asalin boss ɗin da wanda suka fi ni girma a wurin aiki sun fi sa hannu.

Bokiti gaskiya guda ɗaya ne, saboda ruwan ka ga already yana kan fanfo kawai zaka buɗe ne kasa. To bokiti ɗaya ne shima da yake na moping ne haka ana samu mofa.

Eh ina iya duba nan ban QR in na gani an sa nakan duba sai in ga na menene in je in gwada buɗe shago in gani.

Eya lokacin da nike jin damuwa don zauna in ta istigfari, ina nasar taru Allah ya taimake ni ya rufe mun asiri saboda ban da kowa kamar Allah, shi kaɗai ne ke mun.

A'a, ina ba na duban kalanda, sai dai kawai in buɗe waya na in ga nawa muke gawata ko a makaranta ko in tambaya nawa muke gawata. Amma bacin haka ba na dubawa, ba na dubawa gaske.

Abincin gargajiya haka ka ga dambu. Na fi son dambu. Diy ya fi daɗi. Dambu kawai, shi kaɗai na fi so. Babu wani sai tuwo ina ɗan ci kaɗan.

Eh nakan sanya tunatarwa don ayyuka sabida ya dole dai in ɗan sanya shi saboda zai taimaka tunatarwan ba na yana sawa.

Eh na iya tsaki mana yanzu ma sai in iya ma. Mtswww nama iya sosai, wannan, ah, ban, ban, ban yi da kyau bane, amma na iya sosai.

Eh biredi nafi son mai danko sosai kuma ba slice ba. Biredin wanda yake da danko mai ƙarfi yana mun daɗi sosai sosai sosai.

Ah shawara a aiki, ya danganta ne da abin da ya faru kafin ka kai ah kafin ka yanke shawara a gurin aiki.

Apps ɗin da nake amfani da su so dayawa akwai killed, akwai WhatsApp, Snapchat, Instagram, sai Google da wani Pro note.

Yanda nike son dafa ƙwai, ƙwai zan sa ruwa ne a tukunya, injefa kwayayen sai in dafa, in barshi in danje in ɗan daɗe, ina daɗewa na dahu sai in duba.

A'a ra'ayi an ya danganta da abun da ya faru ne dan haka ka bada ra'ayi amma koda yaushe dai ana bada ra'ayi ne mai kyau koda yaushe dai.

Ina kallon inuwa na, in na fita in ana rana, zan ta dubawa. Ina kallon i-i-inuwa na, musamman da da nake yaro ina kallo sosai amma yanzu ba sosai ba.

Eh launin labulen mu mai kalan ruwan ƙwai ne, sai ɗayan mai kalan ja ne dayan. Labulen guda biyu ne, ɗaya ja, ɗaya mai ruwan ƙwai.

Ah kafin na kwanta bana karatu amma ina yin addu'o'i kamar zan karanta ƙuluwallahu, ayatul kursiyu. Ai ina dai addu'o'i kafin in kwanta amma ba bana karatu gaskiya.

Eh mana na riga na gaya ma ina ba da shawara a aiki amma ya danganta ne da me ya faru. Kuma dai shawara mai kyau nake ba da ko da yaushe. Bana ba da shawara mara kyau.

Teburi, yanda dai teburin ko ina yake akwai takaddun a kan teburin, sai kwamfuta sai shigenan fa.

Eh, kana rike riga aljihun ka, eh mana kowa ma ai ina tunanin yana haka, tu kum ni ma dai ina haka gaskiya ina haka.

Ba na sanya tabarau amma baban mu nasa tabarau. Saboda ni idona lafiya lau suke saidai in sa ɗan gayu in ɗan sa in fita in yi hotuna sai dai haka fa.